Ina tofa miyau ne a wajen wanke hannu, ko wajen alwala, domin ya ba ni damar kora shi da ruwa. Ko kuma na tofar a waje mai kasa, domin na samu na binne shi yadda wani ba zai gani ba ko kuma ya taka. Wannan sun yi wurare guda biyu da nake tofar da miyau.

Ina ɗaukan matakai da dama domin kiyaye lafiyata. Na farko, ina yawan sha ruwa musamman da safe. Sannan na biyu, ina kula da abincin da nake ci. Dukkan abincin da yake da illa ko kuma yake da abubuwan bada kariya ga abinci ina gudar sa. Sannan kuma ina motsa jiki.

Ina amfani da internet a ko da yaushe. 24/7 muke amfani da internet. Da safe, da rana, da yamma, da daddare don ko da abin da zan kwanta ina bari internet dina a kunne. Domin akwai applications in wayata da suke aiki, aa ko da kuwa inda internet tana buɗe.

Na fi son kayan gishiri domin ni ba ma'abocin shan zaƙi bane. Ina ƙoƙarin gudar amfani da, da zaƙi. Lokuta da dama na fi ganewa na ci abu mai gishiri kamar gurasa, kaman nama, ɗanwake da sauransu.

To ya danganta da wane irin aiki zan yi. Idan a ofis ɗina ne, ina amfani da takardu, ina amfani da biro, ina amfani da kwamfuta, firinta da sauran kayayyakin amfani na ofis. Idan kuma a gida ne, shi ma ya danganta da wane irin aiki zan yi a gida. Idan aiki ne na hannu kuma aiki ne na zaune, kowanne akwai irin kayan aikin da nake amfani da shi, domin ya sauƙaƙa min wajen yin wannan aikin.

Eh tabbas ina kwana a ciki. Domin sai dai idan zafi ake shine nake kwana a waje. Amma a yanayi na sanyi ko yanayi na damina to na fi ganewa na kwana a ciki.

Ina yin wanka ne sau biyu a rana. Ina yin wanka da safe lokacin da na shirya domin na fita wajen aiki. Sannan ina yin wanka da daddare idan zan kwanta barci. Na saba bana iya barci sai na yi wanka.

To, duk da ni ba ma'abocin zuwa gidan abinci ba ne, amma idan na samu kaina a yanayi na baƙunta, ina zuwa gidajen abinci. Kuma gidajen abincin da suke ɗauke da abincin cika na gargajiya da abincin da na saba da shi.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo. Akwai kasuwannin da suke kan yanar gizo irin su Alibaba, irin su AliExpress, irin su Temu da su Jiji Najeriya. Sune a wuraren da ni ke sayan kaya ta yanar gizo.

Lokacin da in sami kaina ina jin damuwa, ina samu na yi ishashshen bacci. Sannan kuma ina kai kai na wuraren da ake abubuwan debe kewa, wanda za su sa na manta da damuwa ta a wannan lokacin.

Eh, ina koyan wani yare. Kusan ko da yaushe ma a cikin koyo yake. Turanci, Larabci. Da dede wani yare, da naki ga zai taimaka min wajen rayuwa da jama'a na yau da kullum.

Gaskiya bana yin harsashi, duk da ma wani lokacin mutum baya sanin me yake aikata lokacin yana bacci. Amma dai sakamakon ina kwanciya tare da mutane, inda ina yi za su sanar da suce ina yi.

Eh ina yin aiki bayan lokacin tashi, kuma akwai tsarin da ake yi domin biyan mutanen wanda suka yi aiki bayan lokaci. To ni ma ina yi amma ba ko da yaushe ba kuma ba da yawa ba, ƙarin baya wuce na minti talatin zuwa awa ɗaya.

Kuɗin wutar lantarki ina biyan naira dubu huɗu, dubu takwas da ɗari biyar. Shi ne abin da nake biya kuɗin wutar lantarki. Duk da wani lokacin ina canjawa, ba mita ba ce dani bill ne. So wani lokacin yana kai wa dubu goma, wani lokacin kuma dubu bakwai. Amma dai mafi yawanci mafi akasari na fi biyan naira dubu takwas da ɗari biyar.

Eh ina tafiya kasuwanci. Ina yin tafiya domin siyowa abu musamman zuwa Kano amma ban cika kaiwa domin sayarwa ba. Sayarwa ina sayarwa ne agun da nake amma ni kuma ina zuwa na je na siyo.

Zama na kala uku ne wanda na fi shaƙawa. Ina so ne zaman harde, in lanƙwasa dukkan gwuiwoyi na guda biyu na harde ƙafafu na. Sannan ina son zama na tattara ƙafafu na, na lanƙwasa guiwata ta sannan na jingina kayi na akan guiwa ta. Sannan kuma ina son zama a kan kujera.

Muna da bokiti da yawa a cikin gida. Wasu muna amfani da su wajan yin wanki, wasu wanke wanke, wasu zuba shara, wasu kuma wajan yin wanka. Sabida kowanne banɗaki yana da bokitinsa da ake amfani da shi. Wannan yasa za su kai kamar guda goma wanda ake amfani da su.

A'a, gaskiya ba na yin waƙa cikin zuciya, sabida yin waƙa ma gabaɗaya baya ɗaya daga cikin ɗabi'una. Ina dai yin zantattakar zuci da kuma shirya wasu abubuwa na burika da mutum yake so ya cimma a rayuwa, amma ba na yin waƙa.

Duk da ban cika amfani da ice cream sosai ba, amma dai na fi son mai ƙanshin vanilla ko kuma na madara, inda zan sha to sune zaɓi na a ko da yaushe.

Ina taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Wani lokacin kana iya taimaka musu ta hanyar ba su kuɗi domin su biya wasu buƙatunsu. Wani lokacin kana taimaka musu da ƙarfin su, da ƙarfin ka. Lokacin da suke buƙatar a ɗauka musu wani abu wanda ya gagare su. Sannan wani lokacin kana taimakon mutane ta hanyar ba su shawarwari wanda za su taimake su a rayuwa, ko kuma wanda za su taimaka musu wajen fita daga cikin wani hali da su ka samu kansu. Wani lokacin ma kana taimaka mutane wajen ba su shawarwari hanyoyin da za su samu kuɗaɗe domin biyan buƙatunsu na yau da kullum. Wannan sune hanyoyin da nake bi wajen taimakawa mutane.

A kowace rana ina shan ruwa da yawan sai ya kai lita biyu da rabi daga safe zuwa dare. Domin dusan da gari ya waye, abin farko da nake yi ina sha ruwa ya kai rabul lita. Sannan kuma sauran shin ina rabuwa a cikin ranakun.

Eh, ina yin kiran bidiyo sosai kuwa. Wani lokacin da abokanan mu'amala na yau da kullum domin hirar rayuwa. Wani lokacin kuma in za a yi taro ne a ɓangaren wajen aiki. To, shima ina yin wannan domin wadanda za su gabatar da wani abu su samu damar gabatarwa kuma, kuma ka fahimci abin da ake gabatarwa. Sannan wani lokacin kanayi ne domin koyo. Yawan ci wasu ajujuwan ana yin su ne ta yanar gizo ko kuma ta hanyar kiran bidiyo domin nuna maka wani abu da ake buƙatar idon ka ya gani.

Menene lambar mai albarka? Sune lambobin da muke amfani dasu a yau da kullum, Lambobin waya, wanda duk ya nemeka zai same ka, kuma ka na yin amfani dasu wajen yin al'amuran rayuwarka na yau da gobe.

Ina tafane da mutane da hannun dama domin ina yi da hannu guda ɗaya. In wancan yi miƙo, yi malamin ƙonawa zan tafani da ƙarfi. Alamar na ji daɗin dalilin da isa na tafaɗan.

Gaskiya hayaniya tana ɗaya daga cikin abun da yake damuna, domin ina jin ta ni har cikin ƙwaƙwalwata. Na fi son zama a wajen da bai da hayaniya saboda a nan ne zuciyata take samun nutsuwa. Amma hayaniya tana damuna sosai kuma tana sawa na rasa mayar da hankali akan wani abu da na saka a gaba a lokacin.

Ina shaƙatawa sosai lokacin hutu domin ina so na sami kaina a wajen da babu kowa kuma a wajen gari inda zan samu shan iska mai kyau ba ta fanka ba, ba ta AC ba.